Eh tabbas ina sanya safa kullum musamman a wannan lokaci na sanyi da muke da shi. Domin saka safa yana kare ƙafa daga yin ƙura da wuri sosai sannan kuma da bushewan ƙafa za ka samu sauƙi. Sakamakon yanayin na sanyi. Na kai ni amfani da safa sosai da sosai a wannan lokuta.